Ta ɗanganta da yane ake zama, amma dai kowa da irin yanda yake ji, arin shi zai iya zama da kuma yayane wassu mutanen suka fuskanci zama amma gaskiya daga ni. Inda nake dauka ba yanda wasu mutane suke yi ba ne, saboda kowa da irin abubuwan da suke burge shi sannan kuma kowa da irin yanayi da yake son ya samu kanshi a ciki. To, idan dai ka samu kanka a cikin yanayi mai kyau sometimes zaka ga za ka zauna yanda kake so. Wani yana zama ya ɗaura ƙafa a kan ɗayan kuma baya yi. To, irin kowa da ra'ayin shi. Ni ma da ra'ayi na akan irin wannan gefen so shi ya sa, ni banda jiran takamaiman lamakala guda ɗaya da nake yi, ina yi ne kowane iri da kuma barkate. Ba wai irin yanda sauran mutane suke ba. A'a sanda kawai wasu mutane suke tunanin ana yi ne shi ya sa.

Gaskiya yawanci dai da safe na fita shi in lokacin da nake gidan mama na, na sha shayi da biredi da dai wani ɗan abun da ya samu amma dai yake nan. Da na zo makaranta ban ci ƙasan shayi ba gaskiya so da safe yawanci ina tashi idan ba na tashi da wuri. Wani lokaci zan ci irin abincin da aka yi da daddare yarage, ɗumame yake nan. Wani lokaci kuma ba ɗumame zan ci ba, zan ci irin-- zan je in saya abinci a gidan masu abinci. Wani lokaci ɗan wake, wani lokaci zallan taliya, wani lokaci ɗan wake da wake, wani lokaci kuma zan ci irin like irin noma revenant abinci hakan nan wanda kowa dai yake ci anguwa kaman ka siya biredi da ɗan drinks ko kuma ka siya ƙananan dai abubuwa dai dai shafi ake ci amma ba kowa yake samun ci ba. To gaskiya da safe har ga Allah baran in yi cewa ina iya cire kwana biyar ina cin abu kala ɗaya da safe ba. Saboda muna wani guri ne wanda ba ko da yaushe ake samun kowane abun da mutum yake so ba. Wani rana ka tashi ka samu abun da kake so, wani rana ka tashi kuma ba ka samu abun da kake so ba. Wani rana kuma abun da ka saba cin zaka ji bai maka ba ka canja ka. Amma yawanci a nan gaskiya baya wuce shinkafa, wani lokaci ɗan wake, wani lokaci dai aka aka. Amma gaskiya yawancin abun da na fi ci ne biredi ne sai ɗan drinks hakan nan. Bawai yaɗan samu ba to sai da irin da safe. Yawanci to ba fiye ma tashi da irin sassafe bane. Idan da na cika tashi da sassafe, to da zan dinga samun abubuwa da ake sedawa da safe. To amma ina iya tashi a makare wani lokaci ƙarfe sha ɗaya, wani lokaci goma, wani lokaci irin zuwa ƙarfe biyu hakan nan ko ɗaya da rabi nake tashi a bacin safe. To gaskiya da safe har ga Allah baran in yi cewa ina iya cire kwana biyar ina cin abu kala ɗaya da safe ba. Safe irin ɗarana hakan nan kafin na nemo wani abun na ci. Su gaskiya da safe ban cika cin abinci ba sai da irin dara hana ko kuma ɗayan makaran shi ne na fi dage yawanci abinci. Amma abubuwan da na fi son ci da safe baya wuce biredi da shayi ko kuma ƙwai hakan nan da biredi da ɗan drinks haka. To gaskiya yawanci na fi son ci irin wani abu ba.

Abin da na fi yi da shi gaskiya ba ko da yaushe nake samun lokacin da zan iya cewa, harka, har dan iya cewa ina wani dogon ragewa ba. Amma gaskiya dai ni maciyin abinci ne kasalalle. So ba na cin abinci in rage. Ragowar abinci kuma ran da ya rage muna wani yanayi da kuma wani guri ne wanda ko ka ci abinci ya kwana ne. Akwai waɗanda in ka tashi zasu ci, za ka iya ba almajirai wani lokaci kuma ƴan'uwan ka ma wanda kuke tare dasu in ka ci abinci ka rage za su ɗauka su ci saboda muna tare ne ba da ƙyanƙyami ba. So gaskiya yawanci fiye da irin ma ku ta hakan nan ba ma na iya ragewa. Ni nake cinye abuna da kaina saboda gudun irin waƴannan matsaltsaloli don gaskiya ni ban cika son rage ma mutane abinci ba. Amma ni duk da irin waƴannan lokatan bara ka rasa lokaci ɗaya, biyu da za ka iya samun ka ci abinci ya fi ƙarfin ka, ka ci ka ci abinci ya fi ƙarfin ka. So dole ne sai ka rage to idan na rage gaskiya wani lokacin ina aikawa cikin gida, wani lokaci kuma ina jira sai na samu yara hakan nan wanda suke zuwa bara sai a ba su sai su ci. Wani lokaci kuma idan ban ma samu irin waƴannan yaran ba ina iya barin shi kawai zuwa da safe. In na kai cikin gida za'a haɗa, za'a busher da shi. Wani lokaci idan ba a busher da shi ba za a zuba ma kaji. Wani lokacin kuma ba cin kaji ba ne awaki, so irin haka dai haka muna da abubuwa dayawa wanda abinci ba ya zama asara. Wato wastage ana iya adana shi, ana iya shanya shi, ya bushe ma saboda yin aikin gaba. Amma dai ba ko ina aka cika irin waƴannan ba, sai a gurare ɗaɗɗaya ku. To ni saboda irin wannan ne yasa, gaskiya ni ban cika ma samun lokaci naci abinci na bari ba, gaskiya ina cin abinci in cinye ne ko yaya abincin yake shiyasa irin to dai dama inda yana ragewan to gaskiya baya wuce cikin gida ko almajirai ko kuma wasu irin ƙananun yara wanda zaka ga kana ɗan wasa da su wanda za ka iya ba su. Amma gaskiya mafi akasarin lokuta ma dai ina cinye abuna da kaina ne.

Eh to, gaskiya mu aikin mu ba wani kiran mu akeyi sosai ba saboda aiki ne da muke yi a waya, ba kuma aiki ne da muke yi da wani eh masu sada zumunta ba irin kamar aikin da za a ce kana tsammanin kira daga gurin mutane dayawa. To yawanci idan ki kaga ina aiki na samu kira to saidai kiran ya zo daga irin gida ko daga abokanai haka ko kuma daga wasu irin 'yanuwa. To amma gaskiya irin like ayyukan da muke yi mu ba ayyuka ne wanda mutane suka cika shiga ciki ba. Dun yanzu zan iya aiki ma irin na rabin awa ko in yi aiki na awa ɗaya ko kuma indai har zanyi aiki ma na fiye da awa biyu ko awa uku to zai zamana a wa'yannan lokutan zai yi wahala a kira, a kira ni saboda gaskiya yawancin aikin mu inba ni ne na zo na kira mutum ba ba zai kira ni ba saboda aƙa'idai ma na riga na san yawancin wanda suke kira na kuma yawancin wanda suka saba kira na sai in na kira su ma suke kira na ko kuma idan suna da wani buƙata da ni. To kuma ni ban ba mutum bane ma wanda mutane suka cika neman buƙata a gurin shi saboda ni ɗan makaranta ne. So mafi tarar lokuta gaskiya bana samun irin wannan abun da garaje saboda yanayin lokaci hakan nan da mutane amma a kira sometimes kaman idan ba aiki zanyi ba kaman kuma na kira mutane da yawa to ina iya samun kira sosai. Mutane wanda muke aiki da su zaka ga wasu zasu kikkira ni wasu baza su kira ni ba wasu kuma bayan sun zo sun kira ni. Aƙalla dai to kaman idan kana aiki kuma kai kaso a kira ka, ka kira mutane zaka iya karɓan kira kaman biyu, uku, huɗu hakan nan daga gurin wa'yanda suke kiranka saboda tarin yawa haka zakaga mutum ɗaya zai kira ka, mutum biyu zai kira ka, mutum uku irin har biyar dai yanayin ya danganta da yane kake mu'amala da mutane kuma yane kake amfani da kira gurin hanyar sadarwar ka. To amma mu bamu cika amfani da normal kira gurin sadarwa ba mun fiya anfani da whatsapp wato hanyar sadarwa na whatsapp, hanyar sada zumunci na whatsapp, kayi chatting da mutum in yana kan online ku gaisa kuyi wasu abubuwa dai haka to shiyasa akwai ƙarancin kira wanda za ka iya yin aiki ka gama mutum ɗaya, biyu ba su kira ka ba ko kuma mutum ɗaya, biyu ne kawai zasu kira ka. Wani rana ba bare wuce mutum ɗaya ba amma dai da yake akwai yanayin, nombobin da zasu iya kiran baka sani ba to zamu iya sa kaman dai a lokacin aiki mutum ɗaya, biyu, uku zuwa huɗu zasu iya kiranka inma nan ma kuma ba kullum ba, saboda ba kullum ne wani zai kira ka ba wani abun kuma za ka iya jera kwanaki ma kana yin kira amma kuma za ka iya jera ƙananan lokuci, lokuta ba ka yi kira ba. So idan ka samu kanka a irin wa'yannan lokutan to za ka ga abun yana wahala kayi irin ka haɗa jiki da wuri to dole saiya ɗauke ka 'yan wa'yan su dogayen lokuta kafin jikin ka ya zama kamar irin in ce recover. To gaskiya bana samun kira da yawa. Kira baya wuce ɗaya, biyu, uku hakan nan a rana idan ina aiki.

Gaskiya a makarantar mu dai muna da malamai da yawa amma dai gaskiya ba kowane nake jin ina da ra'ayin cewa ina son shi ba saboda yawancin malaman makarantar mu 'yan kutuma durunwa ne, 'yan buru. Gaskiya na fi gane malaman makarantan mu. Toni yanzu wanda zance malamin makarantar mu da na fi so ma wanda yana yin abu ba takura. Akwai dai malamai da yawa amma ni malamin da na fi so gaskiya, sai dai in ce dai ɗan dama dama hakan nan kamar akwai malamin da ake ce mai Baban Amir, akwai suna da yawa amma gaskiya banda malamin da zance guda ɗaya ga shi a makarantar mu shi na fi so saboda wai yana min wani abu na jin daɗi ko yana min wani abu na ɗaga ƙafa ko wasu abubuwa dai makamantan wa'innan babu su a makarantar mu saboda gaba ɗaya. Makarantan mu ita kanta na tsaneta. To kin ga bani da wani malami wanda guda ɗaya da dan ce miki nake so ko kuma na fi so a cikin malaman makarantan mu saboda gaskiya gaba ɗaya dai a very annoying gaba ɗaya suna da fita a kai. Duk yanda ka kai da malamin indai sunan shi malami gaskiya sai ya fita ma a rai sai dai a ce wani malami ne yafi dama dama a cikin malaman makarantan ku. To zan iya cewa Baban Amir, Mr Gideon, Malam Abba to akwai irinsu dai da makamantansu wanda su gaskiya tarayya da su suna da sauƙin kai. Su ne ɗan dama daman malamai wanda zaka iya cewa an ce ka kira dama dama. Dun malamai gaba ɗaya babu dama dama. Duk yanda kuke da malami in ka zo magana na fadi zai faɗar da kai to kin ga ba za ka ce wa ka fi so ba. Eh akwai wanda za ka iya samu su suna da malamin da suka fi so saboda suna musu abun da suke so kuma suna ɗaga musu ƙafa a lokacin jarrabawa da kuma gwaji. To zaki samu gaskiya wasu suna da malamai wanda suka fi so amma ni gaskiya da yake malaman makarantan mu gaba ɗaya ne ya ma kawai. To gaskiya banda wani malami guda ɗaya wanda zan ce miki ga shi nan na fi son shi sai dai irin dama dama dai na ce malami akwai dama dama wani malamin da nake da ɗan shi ya fi min dama dama a cikin sauran malamai. To akwai irin wannan amma dai ba malami guda ɗaya a makarantan mu da zan ce na fi son shi a kan sauran malamai sai dai dama daman malamai. To malaman gaskiya akwai akwai kuma irinsu Malam Alhaji Abdu, akwai irinsu Coordinator, akwai su Baba to suna da yawa. Akwai su Bashir, akwai su Malam Yusuf, akwai su Malam Hassan Maduga. To amma gaskiya ni a ciki dama dama bare wuce su Baban Amir. To dun haka akwai malamai su Alhaji Abdu to amma gaskiya Alhaji Abdu yana da tsauri duk gaskiya ana so a sa malamai dama dama amma ni ba zan sa shi ba. Duk da yana da sauƙin kai a wasu gefen amma gaskiya ana maganan dama dama ko kuma malamin da ka fi so ne gaskiya ba na sa shi a ciki saboda gaskiya shi in aka zo in in aka zo lokacin maganan ɗalibci ko kuma sauƙin kai gaskiya mutumin yana da tsauri sosai yana da ma matsala kawai. In fact.